Launin idanun mu baki da fari ne. Akwai baki a ciki kuma akwai fari. Idanun mu ba launi irin ta turawa ba ce domin mu mutanen Afirka kuma a nan arewa ta Najeriya.

Ina son zama ƙafafu na suna taɓa ƙasa. Ina son zama minti talatin zuwa minti goma sha biyar don ban son abun da zai bani matsala. Kuma baya na ina son in zanna daram dam domin kar in samu ciwon baya. Haka na ke son zama.

Ni gaskiya bana son jin hayaniya kusa da ni don bana son tashin hankali. Idan na ji hayaniya, mafi lokaci ina bar wajen ina canza wurin zama. Don ni ba mutum ne wanda yake son hayaniya ba sosai. Duk inda na gan ana hayaniya wancan harkar ba harka ta ba ce.

Abin da ke ba ni kwarin gwiwa a aikin da nake yi shine idan na ji ina da lafiya, kallau kuma ba wani cece-kuce a wajen aikin, kowa yana ba da gudummawarsa yadda ya kamata kuma ba a tauzata ma kowa, yin haka yana ba ni kwarin gwiwa sosai.

Na fi son taliya da ɗan wake don wannan abincin gargajiyarmu ce da muke son ci sosai. Babu ma kamar ɗan waken tana da maiƙo sosai, ga shi kuma taliya mutum ya samu da kuma shayi, abinci ne mai mahimmanci sosai a wajenmu a nan Arewa.

Ni dai na fi son in samu zarafi in dafa abinci na, in ci da kai na, da in je gidan abinci. Domin gidan abinci ba sa ɗau lokaci su yi abun da ya kamata da yake na jama’a ne, suna yin sane kawai haka. Amma na fi son ni in dafa a gida, in ci hankali na kwance, na san me na ke sa a ciki.

Ni fa wallahi san ɗaya na ke yanka farce wannan kuma a, a wata ke nan. Ko wani wata san ɗaya wani watan ma ina iya mantawa sai wata na, na biyu kafin na iya yanka farce ina. Don ba na cika yanka farce. Wani sa'an sai manta farcen suyi girma kafin nan intuna.

Na fi son shayi fiye da kofi domin sinadaran da ke cikin kofi bai da kyau ma lafiyar jiki. Na fi son shayi da safe da kuma da yamma. Ko yau da safe ma na sha shayi.

Ina jagorantar mutane da rinjaye, kowa ina bashi zarafi ya furta ra'ayinsa. Bana tozartama kowa, kowa ina bashi 'yan cinsa don bana son in samu matsala da jama'a.

Abincin da ke sani jin daɗi shine gwaten doya. Domin nan Zariya inda nake da zama, gaskiya muna yawan yin gwaten doya kuma muna jin daɗin cin shi. Wani abincin shine kuma shinkafa. Shinkafa da jam miya ina son shi sosai, ƙwarai da aniya.

Ina yawan zuwa shagon Malam Philip. A shagon ina siyan lemon kwalba, ina siyan siga, ina siyan garin kwaki, ina siyan duk kayan masarufi ne a wannan shagon. Duk yanayin da nake da bukata wannan shagon nake zuwa inyiwo sayayya.

San ɗaya muke yin taro a mako. Wannan taron yan manoma ne. Muna zuwa mu wayar da kan juna kuma da waɗanda mun gan cewa ba su san noma ba sosai. Wani jifan kampanin fataliza ta Indorama tana zuwa ta wayar da kan mu yadda za mu yi amfani da takin su.

Lallai kuwa ina yawan fin son sayuwa akan zama. Don sayawa yana sa duk gaɓoɓin jikina suna motsa yana nan kamar exercise ne. So na fi son sayawa. Don a sayuwan da nake yi daga ƙafa zuwa sama duk jini yana samun motsa yadda ya kamata.

Lallaikuwa na iya girki, na iya dafa abinci, na iya dafa tuwo da miyan kuka, tuwo da karkashin na iya dafa tuwon shinkafa, ko da shinkafa ma farin shinkafa da, da, da jan miya ina iya dafawa. Na iya dafuwa sosai, ƙwarai da aniya. Shi ya sa ba na yawan zuwa gidan abinci, ni nake dafawa da hannuna in ci.

Ina iya jefa dutse nesa sosai don tun ina ƙarami. Akwai sa'an da ya zama wasa ne a tsakanin mu yara za mu tara duwatsu mu yi ta jifa mu ga nawa zai fi zuwa da nesa. Yin haka na iya jefa dutse da nesa sosai.

Inda na yau girma akwai koguna da yawa. In muka tashi daga makaranta mu yara sai mu je kogi mu je a wajen na koya iyo, na iya iyo. Ina iya iyo daga baya da kuma baya. Duk yanayin babban kogide baya bani tsoro. Ina iya yin iyo a ciki.

A nan gidan mu jan kasa muke da shi, irin kasan da yake tare da mu a nan ke nan. Mafiya wa jan kasa ne muke da shi a nan. Shi ya sa ko za mu yi gona muna tafiya da nisa domin wannan jan kasan baya yawan bada amfanin gona sosai.

Shayi ne da biredi yawanci nake ci da safe. Ko kuma in shawo koko. Tsakanin shayi da biredi duk wanda na samu ko kuma koko da kosai sune abincin da nake yawan ci da safe. Wani yanayin ma kuma ba zan ci ba domin kila ina da wayan su larura a gabana. A magaskiya shayi da kose ko da biredi da kuma koko sune abincin da nake ci da safe.

An ce bakon ka annabin ka gaskiya. Duk wanda ya zama bako ne ina karbe shi da farin ciki da zuciya ɗaya. Don gobe ba ka san wa zai taimake ka ba. Ban san wa zai taimake ni ba. Duk wanda ya zama bako ne ina karbe shi da hannu biyu. Don haka na tashi kuma haka na koya.

Kwarai ma ina bin kaidojin aiki, bana taka doka. Farko idan aka ce mu zo filin aiki da wuri ina zuwa da wuri bana zuwa daga baya. Sannan duk ayyukan da aka bani ina tabbata cewa na yi kafin nan na tashi aiki a wannan ranan. In Allah yadda bana taka doka.

Idan na tashi da safe duk ayyukan da na san za su taimake ni a rayuwa na yau da kullum su nake fara yi. Ina ajiye duk wani aikin da na san ba zai taimake ni ba nan gaba haka. Nake sara ayyukana. Duk aiki wanda na san shi ya fi muhimmanci shi nake fara yi.

Ina yawan son bada kyautan kuɗi da kyautan abinci domin jama'an mu a nan karkara wa'yannan sune matsalolin da suke ciki. Matsalar kuɗi da kuma abinci. Duk yanayin da zan yi kyauta yana zuwa a madadin kuɗi ne da kuma abinci. Kyaututtukan da nake bayarwa ke nan.

Ai ya dangana ga yanayi. Idan shinkafa ko taliya ina ci da cokali, idan kuma tuwo ne da miyan kuka ko tuwon shinkafa ina ci da hannu. Ina amfani da waɗannan duka biyu, da cokali da kuma hannu. In zan shawo kunu, ina amfani da cokali. Amma idan tuwo ne, yawanci da hannu nake amfani da shi.

In na fidda daro in tari ruwa ko kuma idan na yi haka in kwanta in rufe kaina a ɗaki. Don duk lokacin da ruwa yake zuwa akwai sanyi, mutum kan ji daɗi yin bacci wancan lokacin. Idan kuma na gan banda ruwan sha sai in fito da bokiti ko kuma daro in tari ruwan da zan sha domin ruwan sama yana da kyau a jiki.

Lallai kuwa muna samun horo a wajen aiki musamman ma idan aka ce kan mu zo daga baya duk wanda ya zo letti ana masa horo. Sannan duk wanda ya taka doka ko kuma ya yi kuskure ya je ya saci kayan aiki ko ya ɗauki kayan aikin da ba nasa ba gaskiya ana horace mutum da wancan halin.

“Son ɗaya a sati nake sarƙake ko saw biyu nake sarƙake gidanmu. Na tabbatar cewa na sa shi a kai ka idan da ya kamata. Na sarƙake shi domin kar cututtuka ko kuma wasu miyagu su samu su shigo.”